Wannan tambaya ce mai kyau da kuma mahimmanci. Ka ce yaushe kake kwana kullum? Watan, abin nufi kenan a yaushe nake kwanciya bacci kullum? E to, ni a yawancin lokuta na fi kwanciya ne ƙarfe goma zuwa sha ɗayan dare. Amma idan so samu ne, na fi son a ce bayan ƙarfe takwas na kwanta saboda in samu hutu sosai yadda ya dace.

Kai a zahirin gaskiya wannan tambayar kujerun da ake yi kai to ba'a cewa komai ga wanda yake mai ƙaramin ƙarfi. Gaskiya to zai sai godiya kawai ga Allah ne. Alhamdulillah mun gode wa Allah. Ba za mu ce kujerun babu daɗi gaba ɗaya ba, amma dai da daɗi ne. Ya gargado, Alhamdulillah. Baba!

Wasannin dana cika yi, eh saboda naga tambayar ka, ka ce wani irin wasa eh kake yi a waje? Eh to, eh haka ne. So wasannin da zan iya cewa nake yawan yi sune wasan ƙwallon ƙafa. Nafi jin daɗin sa sosai.

Yaushe kake cin abincin rana? To, ni a zahiri yawancin lokuta bana cin abincin rana da wuri, amma idan har zan ci, to nakan kai kamar ƙarfe 1 zuwa 2 haka kafin in ci.

Kai, to gaskiya ka ta-- wannan tambayar aka ce kana son wurare masu hayaniya? Lafiya ƙalau. Ah gaskiya ni kaina ba mutum bane wanda yake son hayaniya. So a zahirin gaskiya dai ni bana son inda akwai hayaniya sosai.

Ah, kana iya gabatar da rahoto? Eh to, a matsayina dai na wanda ya ɗan, ya ɗan yawace-yawace da kuma ya ɗan yi wasu karance-karance, yes. Zan iya cewa eh, in dai karanta ko gabatar da rahoto ne, zan iya yi in sha Allah.

Kace sau nawa ne kake share kura? Share kura? To wannan tambayar dai ta ɗan zamo sarƙakiya, gaskiya ban gane ba wane irin ƙura kuka share wane irin ƙura?

A yawancin lokuta ni na fason bada kyautan kuɗi because wani yana cikin yanayi, so idan ka ɗau abinci ka ba shi to gaskiya in ba abincin yake bukata a lokacin ba ai ka ga wannan kyautan bazata mai daɗi ba sosai. But idan ka ba shi kuɗi ko menene ma zai iya yi da su, in ma ya siya abinci ko kuma yayi wani abun dake gabansa a lokacin kai ki kwace.

Menene abin da kake tunawa daga yaro? E to, idan na ga yaro, abin da ni nake yawan tunawa da yaro shine nakan tuno da irin nawa kurciyan, yarintattawa, wasu ababen da na yi a baya, nakan tuna da wannan. Bayan haka, rayuwar yarinta a yayin da kake yaro ai rayuwa ce mai daɗi saboda kai baka da nauyin kowa a kanka ba me cewa kawo ba me cewa baya so.

Kalan tufafin da na fi so shine fari. Na fi son kalan, eh farin tufafi. So bayan shi zan iya cewa kuma sky blue. Kowa da irin, wani irin kalan da yake so amma ni waɗannan su ne kalolin da na fi so sosai.

Eh to maganar, ke zo muje. Maganar yadda mutum zai busa tsaki, eh to zan iya cewa eh zan iya busawa amma ya danganta da wane irin tsakin tukuna. Na ɓatawa mutum ko kuwa na kiran mutum, so ko wanne ne ma, na iya shi in sha Allah.

Kace Yaya dangantakarmu da abokan aikina. Ke zonan. Come back ya kunya. Eh toh, dangantaka ce mai kyau saboda a matsayinka na wanda yake da ilimi, aiko ba komai, za ka zauna da mutane lafiya ta yadda kuma za a rabu lafiya don ba ku san inda za ku kuma hadu wa ba har ku taimaka wa juna guba.

Yaya kake hadduwa da abokan ciniki? Eh to abokan ciniki me ina da yadda nake hadduwa da su. Watad idan suka zo a inda nake, nakan tabbatar da cewa na sauke su cikin hankali kwance ta yadda za su kasance su ma a hankalin su ya kwanta cewa eh sun zo inda za su samu abun da suke bukata. Kuma nakan tabbatar da cewa an rabo damin lafiya ba cikin a tashin hankali ba ta yadda gobe ba za su dawo ba.

A'a, wannan tambayar haka ina iya ba da barkwanci. Eh gaskiya ina iya bayarwa, ina iya ba da barkwanci, sai dai kuma ya danganta da wane irin yanayi ni ma nake ciki lokacin. Idan ina cikin yanayi mara daɗi to gaskiya bana bayarwa. Haka kuma idan ina cikin yanayi mai daɗi zan iya bayarwa fiye da tunanin mutum.

To! Ni dai gaskiya ba ni da guri guda ɗaya da zan ce inda nake zuwa in ci abinci. Dalili shine ni na kasance wanda bai cika son cin abinci a waje ba, indai ba kamawa tayi ba. So na fi son, shi yasa kuma yawancin lokuta nafi cin abinci da ƙarfe biyu. Saboda a lokacin nakan dawo gida in zo in ci abinci na iyalina.

A'a wannan maganar tabbas haka take. An ce kana cire takalma a gida? Eh tabbas ina cire takalma a gida. Musamman idan zan shiga ɗakina, makwancina kenan so nakan cire saboda wannan yana ɗaya daga cikin al'adun mu na Hausawa. Lafiya ƙalau. Na Hausawa so nakan cire takalmi kafin in shiga gida ko ɗaki.

Wanne malami kake fi so? Watan malamin da na fi so, idan ya zo in dai ta ɓangaren addini ne, to ni na fi son, ah, Sheikh Dahiru Bauchi wanda ya rasu kwanaki, Allah ya yi masa rahma.

Ka ce wani gidan abinci ne na fi so? Gaskiya a zahirin gaskiya ne gidan abincin da na fi so. Dudda cewa ba zuwa nake ba, na fi son restaurant saboda za ka samu abinciccika daban daban iri iri wanda ka ke so kuma mai lafiya mai daɗi.

Aikin gidan da nake yawan yi kullum, na kasance mutum eh wanda yake, wanda yake baya son ƙazanta. To da na ɗan ga wani abun a gida wanda bai dace ba, nakan sa hannu da kai na in share, in share wurin. So shine babban aikin da zan ce nake yawan yi a gida.

Yes, wasu lokutan ina sanya hula saboda, eh yana ciki, ɗaya daga cikin culture namu, al'adunmu. So lafiya ƙalau. So ina sanya hula most at times musamman idan na sa manyan kaya. So nakan sa hula, nakan sanya hula.

Yawancin lokuta idan ina bakin aiki, ke zo nan, idan ina bakin aiki gaskiya ban cika karɓar kira ba. So amma ana yawan kira na dan nakan sa wayar a silent tun da kaga ya zamo kamar alkawari ne muka yi da waɗanda nake aiki da su, waɗanda suka ɗauke ni aiki. Ke so cewa zan basu lokuta na. To kuma kaga bai dace ace kuma ina karɓar kira ba na aikin da na yi alkawarin cewa zan yi ba.

Kana tafiya da sauri? A'a, ba a kowane lokaci ba. Shi yasa kuma nake yawan fita. Idan zan fita aiki, nakan je, nakan fita da wuri in taka a hankali, a hankali har in isa inda zan je. Ke zo ki sa takalmi, har in isa wajen aikin nawa. So bana tafiya da sauri hakanan sai idan ya kama.

Sau nawa kake kallon madubi? To wannan tambayar dai tambaya ce mai kyau, amma ni a matsayina na wanda yake namiji, gaskiya ban cika kallon madubi haka nan ba. Kuma ko da zan kalla, bai wuce in kalli madubi sau ɗaya ko sau biyu ba a rana.

Ka san musulunci ya zo mana da tsabta, so maganar sau nawa nake share gida? A taƙaice nakan share ne sau uku. Indai sharewa ne ko yayi datti ko beyi datti ba sau uku. Idan kuma naga wani abun zan iya daɗawa. Da safe zan yi, da rana zan yi, da yamma ma disemtin zan yi.

A wannan tambayar kace aka ce kana jin tsoron kwari? Eh to, ya danganta da wani irin kwari ne. Amma in dai kwari ne sosai haka nan wanda na futan hankali, eh to dole in ji tsoro. Idan kuma wasu ƙananan kwari ne ai wannan ba na tsoro.

A'a, gaskiya ba ma sa uniform. Saboda na gan tambayar ta ce kuna sa uniform a wurin aiki? A'a, ba ma sa uniform. Sai dai wani lokacin yakan zamo dai akwai dress code ne wanda ake son, ah, mutum ya riƙa yi tunda educational, ah, sector ne.

Kana iya ɗinka tufafi? Gaskiya bana iya ɗinka tufafi, saboda ban iya ba. Ina da matsala a hannuna ɗaya kuma ka ga ɗinki na wanda yake neme hannu biyu. So gaskiya ban iya ɗinki ba, ban iya ɗinka tufafi ba.

Eh ƙwarai kuwa. Kasan a cikin labarin gayu agogo na ɗaya daga ciki. Saboda na gatin bai da aka ya nan shine kana sanya ke? Kana sanya agogo a hannu? Eh tabbas ina sanya agogo a hannu. Dan yanzu haka ma a zahiri gaskiya akwai agogowa.

Eh, ka ce an ce ina bin ƙa'idojin aiki? Eh, gaskiya ina bin ƙa'idojin aiki. Tunda wannan kamar alƙawari ne, so kuma dole tun da suna da dokokinsu. Dole ka bi ƙa'idojin nasu.

A ba zan iya cewa ga, ba zan iya ƙayyade wa cewa ga iya yadda nake amfani da waya ta ba. Saboda na ga an ce sau nawa kake amfani da wayarka, to ka ga ni ba zan ce ga iya adadin sau nawa nake amfani da waya ba. Ka ga, musamman ma da harkar salanshi ya tashigo yanzu, ka ga ba dole in san sau nawa nake amfani da ita ba.

Wane gudun fanka ka fi so? Tambayar da aka mun kenan Eh, na fi son gudun fanka, daidai da yanayi da ake ciki lokacin. Idan fanka ta kasance a lokacin zafi ne, to na fi son speed ɗin high, babban speed karshe ke nan wanda ya fi gudu. Amma kuma idan ya kasance lokacin sanyi ne, eh to nakan ɗan tsakaita kaɗan nake ɗan sawa in da yamma maybe idan an ɗan yi zafi ko da rana haka to nakan ɗan sa kaɗan ba sosai ba.

Aka ce wane fure ne na fi so? Furen da na fi so, na fi son farin fure wanda yake da ɗan launin ja-ja-ja ko milk colour akai haka. Na fi son irin wannan kalan fure ba kowacce iri na ke so ba.

Eh to wannan tambayar ka ce ko in ce an ce kana amfani da ajiya a yanar gizo? Eh nakan yi amfani da shi wasu lokutan ba kowane lokaci ba. Nakan yi amfani da shi ƙwarai kuwa ajiya a yanar gizo.

Tambayar nan ta ce kana taunawa goro? A'a, ni gaskiya ban kasance mataunin goro ba. Saboda yawanci abun da likitoci suka yi magana a kai sun ce yana haifar da, ah, eh, matsala a jikin mutum. To ni kuma bana son matsala a jikina. So saboda haka shi ya sa bana amfani da goro a matsayin wani abu na ci haka gaskiya bana amfani da goro.

A'a gaskiya wannan tambayar tace kana kunna kyandir a gida? A'a, bana kunna kyandir a gida saboda mukan dan samu wutan lantarki, so bana kunna kyandir a gida. Yi mana shiru bana kunna kyandir a gida. So ko da ko babu wuta nakan samu wani ɗan ƙaramin lamp dai haka in kunna.

Tambayar dai ta ce, "yaya kake magance koke-koke?" To koke-koke dai daga wurin mutane. Abu na farko da za ka yi tukunna shi ne kai kanka da za ka magance matsalar, ka kasance kai ka natsu a natse kake. So sannan abu na gaba shi ne su waɗanda maybe idan suka kawo maka koke-koken nasu ka saurare su ka ji tukunna, sai ka duba wace hanyar da za a ɗauka wacce za ta ɓulle wajen magance koke-koken nasu.

Wannan kuma magana take ta ce wane 'ya'yan itace kake fi so? Watan abun nufi, wane 'ya'yan itace ka fi so? Yato ni na fi son 'ya'yan itace, watan wanda yake mangwaro. Shi na fi so a cikin 'ya'yan itace.

Wannan tambayar ta ce kuna amfani da ruwan rijiya? Eh muna amfani da ruwan rijiya amma ba wajen sha ba sai dai wajen wanke wanke wankin kaya muna duk amfani da wannan in ta kama wani lokacin kuma wanka amma ba dai sha ba.

Wannan tambayar ai ta dariya ce wannan. Ina kake tofa miyau? Eh tufai miyau idan ya kama nakan fita daga cikin gida in je in tofar watan a inda akwai yashi ko ƙasa haka. Idan kuma ba zan fita ba a cikin banɗaki zan tofa sai in yi flushing ya wuce.

Tambayar nan ta ce nawa takalma ka ke da su, watan ke nan takalma nawa ka ke da su? Ita ce tambayar. So eh to a matsayin wanda yake, matsayina na wanda yake mai ƙaramin ƙarfi ba wai ƙarfi sosai ba, ni takalma na masu kirguwa ne, ba su da yawa. Takalman bai wuce guda uku ba.

Kana fi son zama a kujera ko tabarma? Wato na fi son zama a kan kujera ko tabarma. Eh, ni a zahirin gaskiya na fi son zama a kan kujera ba a tabarma ba.

Yaya kake zubar da shara? Ni a yadda nake zubar da shara, nakan nemi waɗanda suke kwasan shara su aika bayan gari su je su zubar ne. Su nake ba wa sai in biya su su je su zuba. Idan kuma ba zan biya su ba, nakan fitar da shi can wajen gari na haƙa rami sai in zuba a ciki sai in rufe.

Wannan tambaya kuma ta ce, yaya kake tabbatar da ingancin aiki? To tabbatar da ingancin aiki ayi, ya danganta kuma. Ba haka kawai ba wani irin aiki sannan sai in faɗa ta yadda za a yi in tabbatar da ingancinsa.

Wannan tambayar ta ce wani abinci yake sa ka ji, yake sa ka ji daɗi? Abincin da yake yakan sa ni in ji daɗi, wato sakwara. Idan kuma babu sakwara, in samu tuwo dai mai kyau, mai lafiya su suke sa ni jin da.

Wane yanayi, wane yanayin ɗa-ɗake kake fi so? Wane yanayin ɗaki kake fi so? Ok. Yana yin ɗaki na fi son ya zamo yanayi ne silent shiru, babu hayaniya. Na fi son irin wannan yanayin ɗaki. Mai ɗan sanye sanye ba zafi ba.

Wannan tambayar tace kana sanya agogo a hannu? Eh tabbas ina sanya agogo a hannu. Musamman idan mutum ya kasance ɗan kwalisa ai dole su ya sanya agogo a hannu. So don yanzu da nake magana maku a zahiri gaskiya ina, yana sanya a hannuna yanzu hakan ma. E, to.

Tambaya ta ce yaya wurin aikinku yake? Eh, wurin aikinmu wuri ne wanda yake ƙunshe da mutane iri-iri, daban-daban, masu yarurruka iri-iri, masu al'adu daban-daban, yare daban-daban, so kuma kowa da irin abin da yake so, so kuma babban guri ne wurin aikin namu.

Yace nake gina dangantaka ta, ah ta kasuwanci shine ta hanyar mu'amala mai kyau da mutane, neman zaman lafiya da mutane, da kuma ƙa'idojin kasuwanci yadda ya dace mutum ya bi su ɗaya bayan ɗaya.

Tambaya ta ce mene ne mafi muhimmanci a cikin abokantaka? E to, abin da yafi mahim-- mafi muhimmanci a abotanka, taka shine, aa, gaskiya. Idan aka kasance ana kwatanta gaskiya da juna da rike amana, to wannan su abubuwan da suke da muhimmanci sosai.

Kana tara tsabar kuɗi? A to wannan itace tambayar amma gaskiya tara tsabar kuɗi ai sai mai hali wanda yake da su da yawa shi yake tarawa. Amma a matsayina wanda yake magidanci, wanda kullum Allah, Allah muke, Allah ya kawo kuɗi mu biya bukatunmu. Ka ga kenan babu maganar taba tara tsabar kuɗi.

A gaskiya wurin aikin mu ba wani aiki bane na horo haka nan amma akan ba da seminar tunda ɓangare ne na koyarwa. So akan yi seminar time to time ba ko wane lokaci ba. Ana ɗan yin seminar. So ka ga seminar shi ma kamar horo ne na aiki.

Eh wannan tambayar da ka ce an ce kana sauraron rediyo. Eh gaskiya ina sauraron rediyo ko don samun labaran abun da ke gudana a ƙasa ko a gari. So ka ga yana da kyau ma mutum ya riƙa sauraron rediyo a lokacin da in ya dace.

Yaya nake magance, ok sorry, abun da aka rubuta aka ce yaya kake magance damuwa a aiki? Eh to magance damuwa a aiki, na farko ne tun da ni malami ne na makaranta gaskiya nakan tabbatar da cewa bana da wata damuwa a zuciya ma kafin in tafi wurin aiki. Saboda irin wannan aikin nawa yana bukatar kar mutum ya kasance cikin damuwa. So.

Eh to gaskiya ne ina, ina fifita tufafi amma waɗanda na fifita bana yawaita sa su hakanen sai idan wani abu mai mahimmanci ya taso sai in saka su don nima in fito da kyau kamar yadda sauran mutane za su fito da kyau a ranar.

Wannan maganar kuma ta ce, tambayar ta ce wane irin sabulu kake amfani da shi? A sabulu ne na wanka ne ko na wanki? Idan sabulu ne na wanka, wanda nake amfani da shi shine Premier Cool, saboda wannan medicated ne, so yana min amfani, yana min aiki sosai.

Menene kake ji tsoro? Wato abun nufi, menene nake jin tsoro? Eh to babban abin da nake tsoro shine hadduwata da Ubangijina. Saboda haduwa da Ubangiji ko da ka aikata ayyuka masu kyau, ai ba ka san wanne ne ya karɓa da kuma wanda bai karɓa ba. So a matsayina na ɗan adam wanda yake nazo duniya ne bauta masa, ka ga dole in ji tsoron haka.

Kana jin kukan zakara da safe? Kai ai ni nake jin kukan zakara da safe kuwa, musamman idan lokacin sallah ya ɗan gabato haka da asuba, nakan ji kukan zakaru ba ma ɗaya ba daban daban. Ina jin kukan zakaru, zakara da safe.

Wannan tambayar kuma ta ce kana yin ciniki a kasuwa? Eh to, idan ina sayar da abubuwa ne, na san in sha Allahu zan yi ciniki. So amma kuma yanayin aikina ba na sayarwa ba ne. Amma daddahakan, can da mukan yi convincing iyaye cewa su kawo 'ya'yansu, kaga shi ma kamar cinikayya ne. So ana samu, Alhamdulillah.

Wannan tambayar tace me kake yi don kiyaye lafiyar ka? To abu na farko dai nakan kiyaye, nakan kiyaye watan wajen shan wasu ababen da bai dace ba. Don shaye-shaye wasu yana kawo rashin lafiya ko ya jawo wasu cututtuka daga jikin mutum kamar misalin goro da aka tambaye ni dazu. Ni bana cin goro kuma bana fatan in ci goro saboda yana cutar da lafiya. To wannan kenan. Abu na biyu kuma bana bin mata saboda bin mata kaje kana iskanci da mace, kana kwanciya da matan da ba matar, ƴan mata ko matan da ba matarka ba kaje ka kwashi wata cuta baka sani ko suna da cututtuka a jikinsu ba. To Allah ya tsare mu.

Wannan tambayar ta ce sau nawa kake tsarkake gidanku? Eh to tsarkake gida. Ina tsarkake gida sau uku a rana, wani lokacin kuma sama da haka. Dan ya danganta da yanayin yadda gida ya kasance a lokaci. To ni kuma na kasance mutum ne mai son tsafta, bana son datti agu.

Kana kare wayarka daga ƙwayar cuta? Eh, ƙaton antivirus ke nan. Ƙwarai kuwa ina karewa. Sai dai ina da matar da ta kasance ita kawai wurin ta waya ya kama virus. Sai ta je ta ce a tura mata fim, ta je a ta ture-ture. Sai wayar ta zo tana misbehaving.

Wannan tambayar ta ce, "Yaya kake jira a layi? Wane irin layi kenan na idan na je neman wani abun?" Eh, tsayuwa nake in jira na gaba na, waɗanda suke a gaba na a gama da su sannan in bi kafin a zo kai na. So idan kuma akwai gun zama kuma babu matsala idan na zauna ba za a zo wasu su zo su shige gaba na ba. To na kai haka kuma in yi haƙuri in jira har sanda zai zo kai na.

Kana sanya safa kullum? A'a, ni ba ma'abocin sanya safa kullum ba ne, sai ta kama. Dan yanzu haka ma, ba ni da safa ko ɗaya. So, ni ba na sanya safa kullum, amma da yake sanyi ya zo yanzu, zan iya sanyawa.

Yaya kake gina dangantaka ta kasuwanci? Yadda nake gina dangantaka ta kasuwanci shine ka san ko in ce kun san cewa turawa sun ce “Customers are always right.” Akwai irin maganganun da za ka karanto wa, eh, abokanan ciniikayyanka ta yadda za ka jawo hankalinsu su siya kayanka ko kuma su bi hanyar da kai kake son su bi.

Ka ce nawa kuɗin wutan lantarki? Kuɗin wutan lantarki a nan gaskiya yana da yawa. Dubu talatin ne. To kuma gaskiya mai ƙaramin ƙarfi ba zai iya biyan kuɗin wutan lantarki a nan ba. So mu ma manage muke yi. Allah ne dai yake rufe mana asiri. Kaga kenan dubu talatin duk wata.

A zahirin gaskiya muna taro ne a mako sau ɗaya. Wani sa'in ma kwata-kwata ba a yi. Sai ranar Laraba na ƙarshen wata sannan muke taro. So ka ji yadda abun yake.

Tambaya akan ko wayata na cika ajiya? Eh, wayata tana cika ajiya sosai kuwa, saboda RAM ɗin yana da ɗan girma iya gwargwado amma ba girma sosai haka nan kamar yadda maybe za ku yi tunani ba.

Tambaya ta gaba ita ce wane, eh, wane irin ƙasa gidan ku yake da shi? Eh to ƙasar da irin, eh, gidanmu ke da shi shine Sandy soil. Shine gidanmu ke da shi. So ƙasa ce ba ta taɓo ba, ba ta kuma ta fadama ba. Normal ƙasa ce.

To gaskiya wannan tambayar da kuka yi, kun ce ina, eh kana da katin kasuwanci? Gaskiya ba ni da katin kasuwanci, saboda irin, eh harkar da nake yi ba wacce zan yi katin kasuwanci bane. Kuma ko da sai na yi to ni mai ƙaramin ƙarfi ne, ba zan iya yin shi ba a yanzu tukuna.

Tambaya ta gaba, wayarka tana daidaita haske da kanta? Eh, wayata tana daidaita haske da kanta. Amma kuma, dama sai an yi setting ɗinsa, sannan za ta riƙa yi. Tana ragewa da kanta, tana ƙarawa da kanta. Da a yayin da in na shiga duhu sai ta rage hasken. In kuma na fito cikin haske sai ta ƙara haske.

Waɗanne kaya, sorry, waɗanne kayan aiki kuke amfani da su? A to, a matsayina na wanda yake malamin makaranta mai koyarwa, ay kayan aikina shine biruka, eh maka na rubutu a farin allo da farin allo sai kuma litattafai.

Wannan tambayar ta ce kana fi son hawan matakala ko lift? A to ai matakala ina son hawan matakala. Dalili shine shima is part of exercise kana motsa jini ne ka hau sama ka sauko. Idan kuma lift ne shi sai da ka yi tsayiwa kawai ya kai ka sama kuma ya sauko da kai. To ka gake nan wajen in mutum yana buƙatar lafiya a jikinsa gwara matakala.

Wannan tambayar tace nawa matashin kake amfani da shi? Matasai ke, matasai kuke magana da nake amfani da su? To matashi guda biyu nake, guda huɗu nake amfani da shi. Matashi guda huɗu nake amfani da shi.

Me kake yi da farko lokacin da ka isa ofis? Idan na isa ofis da farko, kafin in shiga cikin ofis, nakan sa hannu a signing book. Idan na sa hannu, sannan zan shiga cikin ofis dina, sai in zauna tukuna na wasu ‘yan mintuna.

Kana, wannan tambaya ta ce kana fi son zama a birni ko ƙauye? E to gaskiya babu wanda bana so, babu wanda bana so amma na fi son in zauna a birni wasu lokutan kuma sai in rika ziyartar ƙauye.

Tambayan nan ta ce waɗanne ƙofofin watsa labarai kake amfani da su? To kafofin watsa labarai da nake amfani da su sune, a na, am irin su Facebook, TikTok, WhatsApp, Twitter. To ire-iren waɗannan nake amfani da su wajen yaɗa labarai.

Wannan tambayar ta ce, me ka ke ci a wurin aiki? Abin da nake ci a wurin aiki yawancin lokuta shine biskit da pure water. Idan yunwa, ta yi yunwa ke nan, nake cin waɗannan ababen.

Kana zuwa wurare da wuri ko a ɗaga baya ko daga baya? To, yadda na fahimci wannan tambayar ina zuwa wurare da wuri ko daga baya. A'a nakan je da wuri ba daga baya ba. Na fi son zuwa da wuri.

Tambayan ta ce, "Yaushe kake farkawa kullum?" "To, ni nakan farka ne da wuri. Wajajen karfe hudu zuwa hudu da rabi nake farkawa daga bacci. Ko da kuwa ban tashi na je na yi wani abun ba, nakan kasance dai karfe hudu zuwa hudu da rabi na farka idona biyu."

Wace hannu kake amfani da ita? Eh to, wane hannu kake amfani da shi ne? Wannan eh shine tambayar. Ina amfani ne da hannun dama ba na hagu ba.